Kafi son tufafin auduga ko siliki? Eh to, zan iya cewa nafoson tufafin auduga. Gaskiya dina kusan tufafin auduga, domin agani na yafi kyau da ƙwari. Kawai dai zan iya cewa nafisan tufafin auduga fiye da na siliki.

Ina kake ajiye makullan ku? Eh, ina ajiye makullai na a cikin ma'ajiya ko a cikin jaka. Nakan ajiye su a gurare da dama. Wasu lokutan kuma nakan ajiye su a cikin aljihuna, musamman idan na fita wajen aiki.

Wanne irin wasa ka fi so? Eh to bazan ce ma ina da wasan da na fi so ba guda ɗaya, domin suna da yawa. Ina son wasanni da yawa kuma kala kala. Ina son wasan ƙwallo, wasan gudu da mota, wasan gudu da doki, wasan gudu na ƙafa, ina son wasan ruwa. Sannan ina son wasan kwaikwayo na TV, talabishin ko kuma na rediyo. Gaskiya ina son wasanni da dama.

Wa yake ƙarfafa maka baya? Eh to, tunda farko mahaifiya ta, sai 'yan uwa na, da abokai na, da masu gida na da kuma abokan aiki suna ƙarfafa min baya sosai kuma ina mataƙar jindadin haka. Nima kai na nakan ƙarfafa ma wasu baya.

Kana bin ƙa'idodin aiki? Eh, tabbas ina bin ƙa'idodin aiki domin tabbatar da cewa nayi aiki na yadda ya kamata. Shin ne ma abunda nafi gaskiya saboda in ban tsaya na bi ƙa'idodin aiki ba babu yadda za yi aiki. Da ko a ce har ya birge wani. Bin ƙa'idodon aiki yana da kyau gaskiya, yana da muhimmanci sosai ga duk wanda ke yin aiki, a ce na bin ƙa'idodin da suka kamata ko ƙa'idodin da aka ɗaura shi a kai.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh ina iya jefa dutse nesa domin ko na iya hakan kuma hannuwa na lafiya ƙalau suke. Zan in iya jefa dutse nesa sosai ma kuwa. Wannan ma inaga ai kaman ba wani aiki bane jefa dutse nesa.

Kana jurewa barkono mai yaji? A'a, gaskiya nakan jure barkono mai yaji da kuma san da ban iya jure barkono mai yaji. Kamar in a bakina ne, zan iya jure barkono mai yaji amma ace barkono ya shiga ido, nan ba abun da za a jure ba ne. Dole a nemo mafitan da za a nema don wajen ko wacce ido mun asa mun a cire shi.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, na kan raba wurin da nake a yanar gizo amma ba a ko wanne yanar gizo ba. Ba a ko'ina ba. Akwai inda ya kamata ka raba, inda yake a yanar gizo akwai inda bai kamata ba. To na kan kiyaye haka. Ba ko'ina ba gaskiya.

Ina haka ke son ciyar da hutu. Gaskiya ina son jiyar da hutu a gurare da dama. Bazan in ya cewa ma ga in da kaɗai nake so ba. Wuraren suna da dama sosai.

Yaya jadawalin aikin ku yake? Eh, jadawalin aikin yana nan daga farkon sati zuwa kwana shida, domin akwai ranar da ba ma aiki, ranar Lahadi. Mana hutu. Sannan kuma, ainihin aikin da muke yi a kullum lokacin da ma ba ranar hutun bane amma babu aiki, domin mutum da iya hutawa, in muna da buƙatar haka.

Wannan irin yanayi kai fisso. E to? Zan iya ce wa nafi son yanayin, nafi son yanayin damina. Kuma kawai da zan ƙara zaɓa shi ne zai zo na biyu yanayin zafi. Amma yanayin sanyi shima ina son shi sai dai nakan ɗan takura sosai. Sanyi na takura mun gaskiya.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Eh, ina shirya abubuwa sosai a ƙarshen mako. Musamman wannan makon, ina da bukukuwa da zanyi akwai kuma guraren da nake so na je.

Kana kare wayar ka daga ƙwayar cuta? Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta domin gudun samun matsala. Haka yana da kyau ma ce kuwa yana kare wayar shi daga ƙwayar cuta domin zaman lafiyar wayar shi.

A'a bana sanya tabarau gaskiya. Bana sanya tabarau. Ina dai son tabarau amma bana sa shi a yanzu haka. Amma ban sani ba ko zuwa nan gaba kila in fara sa tabarau. Da kama yana da kyau sosai musamman masu tuƙa abin hawa. Yana da kyau don gudun fadawan wani abu cikin ido don guje wa haɗari. Amma dai bana sa tabarau a halin yanzu.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, a yanzu haka ma ba abin da nafi amfani da shi wajen ajiya kamar ajiya a yanar gizo. Ina ajiya a yanar gizo sosai da sosai. Ina ajiye abubuwa masu muhimmanci. Ina ajiyar kuɗi, ina ajiyar bayanai da sauransu.

Ka na cin salad? Eh, ina cin salad sosai ma. Gaskiya ina son salad sosai. Domin yana da amfani sosai ga lafiyar mu. Ya kamata ma a ce kuwa yana amfani da salad. Ko lokacin da zai ci abinci ko ma ba a lokacin da zai ci abinci ba, ko da ya salad din ne mutum. Ya kamata a ce yana ci.

Ka na yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana amma ba ko dai yaushe ba. Nakan yi bacci a lokacin da ba ni da aikin da zan yi ko kuma na yi aiki na gaji. Nakan kwanta da rana ɗan huta. Amma dai rana ba lokacin bacci bane, lokacin aiki ne. So muna aiki ne amma nakan taɓa bacci kaɗan.

Kana raba ayyuka gawasu? Eh, ina raba ayyuka gawasu. Musamman aiki na, nakan raba shi gawasu domin suma su samu abin da za su yi amfani da shi. Sanan ayyukan da na san bama ni nake yi ba, to ina dauka in raba su ga waɗanda suke yi. Ina raba ayyuka, ni ma wasu kan raba su ba ni.

Ya ya kake jira alayi? Eh ina jira alayi kamar yadda kowa yake jira, yadda kowa yake jira ya gaya samu abin da yake so haka nima nake jira alayi in yi haƙuri ko da ina da wani busiiri zan yi haƙuri in jira har layi ya zo kai na. Shi ne abin da ya kamata duk wanda ya zo ya jira layi ya zo kan shi.

Ka fi son zama a birni ko ƙauye? Gaskiya na fi son zama a birni, saboda babu mayan da za a ce a haɗa zaman birni da ƙauye, akwai bambanci sosai. Amma dai akan ɗan je ƙauye don wusa al'amura ko hutu, haka da sauransu zuwa ziyara ko aiki in ya kai mutum ko sana'a. Amma dai na fi son zama a birni.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida. Musamman idan na shiga ɗaki, ina riga na shigo gida kamar yanda kowa yake yi. Duk wanda zai shiga gida bai cire takalmi ba ko ɗaki misali, ya iya cewa to ko babu lafiya. Amma akwai irin takalmin ɗaki shiga da shi ɗaki ma. Amma ina cire takalmi idan na shiga ɗaki.

Kana karatu kafin ka kwanta? Eh ina karatu sosai, ina karatu sosai. Na littattafai haka da labarurru haka sannan da addu'a haka kafin na kwanta bacci. Ina karatu kafin bacci.

Wani irin jaka ka ke kai? Mmm eh toh, wani irin jaka. Bana ceba dai. Ma jaka ɗin da ke kai. Na amfani da shi sosai. Shi na fi so.

Wanne yanayin daki ka fi so? Eh na fison yanayin daki. Flats ace flat ne wannan, zamana ko mai da ko mai yana ciki. Flats zance ko self contain ina san su gaskiya.

Ya ya ka ke kiyaye kalmar sirri? Ina kiyaye kalmar sirri sosai, domin yana da matuƙar amfani hakan. Ina kiyaye shi ta fannoni da dama. Kuma haka ya kamata ma a ce kowa yana yi, ka kiyaye kalmar sirrinka sosai, dan gudun ba ta gari.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, ina ajiye kwafin bayanai na domin gudun mantuwa da kuma gudur kada a rasa su duka. Ina ajiye su sosai kuma ina kula da su. Sannan hakan ya kamata ma ace ko wa yanayi. Ana ajiye kwafin takardu musamman masu mahimmanci sosai kamar takardun gida, takardun mota, takardun ajiyan kuɗi da sauransu.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh, ina ci da cokali, ina ci da hannu. Kusan ma raba ɗai dai zance ana yi. Ina ci da cokali sosai, ina ci da cok-- ina ci da hannu sosai. Duk wanda ya kama ina amfani da shi. Idan zan ci akwai cokali, zan yi amfani da cokali. Idan zan ci baburu, cokali dama hannu zan yi amfani da shi.

Sau nawa kake goga haƙora? Eh, ina goga haƙora aƙalla sau biyu, da safe sannan da daddare kafin bacci. Goga haƙora abune mai kyau. Ina da kyau ace kowa yana akan domin kiyaye lafiyar haƙoranshi.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Ai to ana tunanin abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine ace an samu daidaito har kasuwa ya tabbata. Kasuwa ya tabbata a samu abin da ake so, a sai da kaya ko a siya, a samu riba shine abin da ya kamata. Ko ince shine abu mafi muhimmanci a kasuwanci sannan abi diyyan da za a kiyaye wajen gudun kada ai asara ko kada cuta ya shiga ciki.

Yaya kai ke dai dai ta aiki da rayuwa? Eh, na daidaita ko wanne a fanninshi da ya kamata, ko in ce na tsara shi yadda ya kamata. Lokacin rayuwa na ba ta nata, haka nan aiki shi ma ina ba shi na shi dai-dai yanda ya kamata. Kayi kokari dai dai wajan dai dai ta aiki da rayuwa yana da kyau a ce a na yin hakan ma, ko in ce na da kyau a ce hakan kowa ya ke yi.

Kana son kallon wata da dare? Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da dare. Hakan yana bani nishaɗi sosai. Na jin daɗin hakan, da kantana abubuwa da dama a rayuwa. Sannan na kan kalli yadda tsarin halittar duniya take. Na jin daɗin hakan sosai, sana'an ina ƙara samun wani ilimi game da haka.

Yaya ka ke taimakawa mutane? Na taimakawa mutane tafan noni da dama. Yanayin da mutum ya zo ya neman taimako, in dai ina da hali na kai ni ƙoƙari na ga cewa na taimaka ta hakan. Domin taimako yana da kyau. Ni kai na, na kan so a taimake ni, to diyan da za ace wani ya zo ƙare ni neman taimako, na kai ni ƙoƙari in taimaka mai. Taimako abu ne mai kyau. Ko ka san mutum ko ba ka san shi ba, in dai kana da hali, ya kamata ka taimake shi. Domin ba ka san kai ma waye zai taimake ka ba. In za ayi magana akan taimako gaskiya abu ne mai faɗi. Sai dai irin yanayin da muke cikin zu, mutane ma su tsoron taimakawa suke ji saboda gudun wani za ka taimake shi ya zo ya cutar da kai daga baya. Shi ya sa dayawan mutane ma wasu, ko ka zo neman taimako gare su, ba za su yi maka ba gaskiya. Saboda yana yin yanda abubuwa suka canja, yadda zamani ya zo da shi, za, a iya cewa yanzu taimako ya yi ƙaranci sosai a tsakanin mutane. Za ka ga mutum yana cikin hali, yana buƙatar taimako amma babu wanda zai zo ya taimaka mashi. Amma dai abin da ya kamata shi ne, duk sanda ka ga mai neman taimako, to kai ƙoƙari ka taimake shi. Shin ne abun da ya kamata?

Kana cin citta a abin ci? Eh, ina cin citta amma ba sosai ba amma ina so domin yana da amfani sosai ga jikinmu da lafiyarmu. Cittar yana da amfani sosai. Ina cin citta.

Wane irin mai kake amfani da shi? Eh, ina amfani da mai kala-kalan mayika. Ina amfani da cocoa butter, ina amfani da caro fresh, ina amfani da man gashi irin su Black Queen, Sporting Maps da sauran su. Ina amfani da mayikan kai kala-kala irin su Nibiya ma da sauran su.

Nawa takalma kake da su? Eh, ina da takalma da yawa. Ko in ce ina da takalma daidai yanda nake buƙata kuma wayanda nake amfani da su. A yanzu dai takalman da nake za su sukai aƙalla guda bakwai. Kuma aka nake amfani da su duk irin buƙatan da nake so na yi da su. Akwai wayanda zan ɗauka in yi amfani da su. Suna biya mun buƙatu na.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya domin wajen amsa kiran da aka min domin in sauraron me akayi ce. Ina amfani da kunnen waya sosai.

Kana fatan samun cinya wa? Eh, ina fata. Da abin da zai zama mai kyau a gare ni da kuma rayuwa na. Ina fatan in same shi. Ina fatan in samu shi.

Sau nawa kake amfani da intanet? Eh to a halin yanzu da ake ciki gaskiya bazan iya cewa ma ga adadin yadda nake amfani da intanet ba. Domin yanayin da muke ciki da yanayin sana'a da kasuwanci, intanet yana daga kusan na ce shine na ɗaya ma abin da ake amfani da shi. Nikai na abin da nake amfani da shi awajen kasuwanci na, ina amfani da intanet sosai gaskiya. Bazan iya cewa ga iya hanyar da nake amfani da shi ba. Daga safiya rana zuwa dare.

Me ka ke yi da farko lokacin da ka isa ofis? Abin da na ke yi da farko lokacin da na isa ofis shine na fara goge-goge da share-share, sannan in gyara duk inda ya kamata in gyara kafin in azu a fara aiki.

Kana kallon inuwar ka? Eh, nakan kallo inuwa na wasu lokutan. Musamman idan ina zau ne a cikin haske, idan nayi motsi inuwa na ta motsa nakan kalle ta. Ko kuma idan ina tafiya.

Sau nawa kake duba sakonni aiki? Eh, nakan duba sakonni a lokacin da ya kamata in duba domin tabbatar da aikin da nake yi kada a samu kuskure. Hakan yana da kyau ace kowa yana duba sakonni a lokacin da yake aiki domin gudin samun matsala.

Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki. Kusan ko da yaushama, zan iya cewa a ciki nake kwana. Ina kwana a ciki sosai.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Na son kallon faɗuwar rana sosai. Hakan yana mun dadi. Da fatan sake ganin ta gobe.

Ku na samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo sosai daga manyanmu domin ƙara tabbatar da mu akan aikin da muke da kuma ƙarin nuna mana yanayin da aiki yake. Muna samun horo a lokaci bayan lokaci kuma muna jin daɗin haka kuma muna ƙara samun sanin abubuwan da ba mu sani ba. Kuma hakan yana da ace a a guraren ayyuka da masana'antu da sauransu ana irin haka.

Kana iya hawan keke? Eh. Na iya hawa keke. So sai ma kuwa ina amfani da keke? So dayawan lokacin. Na kan je gurare da dama a kan keke.